A ganiku mene ne baya wa, wasu tunanin farawa. Ina kuka gani? Yaya ake gani. Wurin wa kuka koya? Yaya kasuwa? Ina ne ake kuka? Zanci lokaci zan sha ruwa.

Ku gayya, manya da al'anshi abinci ya suya. A yakin ku wasu tunanin rawa, me ake shi ada, me ake shi yanzu, me saya suya. Zan ci abinci na suya ban na aiki doya.

Ku gaya mana tatsuniya da kuka ji, ku reshe wasu tunanin farawa wa ya ke bayiwa, me ya ke faruwa, me ta ke koya wa ka da ku karanta tambayen da wanda ne tunani da ya karfi, ci gaba ne kawai.

Ko gaya manne yada kuke kuyin sabuwa ma an ja wasu tunani nomfrawa da ga ina kuke fara wa kuke ta ban ya yana dauka lokaci nawa kira ku karanta bayan da wanda ne tunani.

Ku gaya ma na, gamin dawan na kasa a tayi muku, baya da faru, in ya faru baya da hari. Bana yayi aiki na, muna kari fi ja gora, an yi kawai yaya kasuwa. Muna aiki na ba an kari na judo.

Ku bayyana abin da kuke yi kafin ku kwanta. Wasu tunani don fadawa yana farawa da mai da tsawon lokaci nawa yake sauyawa. Manna tunani da fura da rini duk da kuke yi.

Ku bayyana mataki-mataki yadda kuke yin abin da kuka gwari a hayina, wasu tunanin farawa da gamin kuki fara, miya ke daskiya, yadda kuke sani ya kare, kada ku karanta taɓonya da wanda nawa ne.

Ku bayyana yaɗda tatsuniya ta ke fara wa da yaɗda take ƙarewa. Kalmomin fari ku mai masu saurari su ƙe cewa, ya take ƙarewa. Idan shi na mana ba'an ƙari ta tatsuniya.

Ko gaya mana game da miya kuka, wasu tunanin farawa yadda ake dafawa, dama ake ci ya bushe, ka dai ku karanta tambayan da mada none tunani da karifi gudanar kawai.

Ku gaya mana game da maraice da ake zama ba da labarina. Wa yake bada labarina? Wa yake saurara? Hari kafina wa'o bana a aku iku dina. Mandina labari zama gayama na gami.

Wani aiki kuke so ku yi? Kurin, yan gajiya daga kuna ban damuwa ina gane ke ai. Wani aiki, banna aiki ki zo nan. Hanai aiki na ka zo nan. Mi yansa shi da miya ki tare da kuna aiki ne.

Ku gaya mana gaminden sassa a mota. Wasu tunanin in furewa na tashi, ya kifa ruwa in ka yaushe kuka zuwa, kiɗe kukirin tattaunai da munda nono tunani daga ƙarifi, shigoyi ne kawai mai aiki da.

An gane ko ya kamata a koya da tafiya da kuri'ar makaranta. Doga na daga wani shekaru daga nan, misuya mashai a koya da hannu wa zai koya ma lafiya.